Kana sayansa fa kullum.

Yaya kake tamaka mutane ne?

Wanneh wasa kake son yi?

Kana iya yi maf-- kana iya yi amfani da kawafata.

Kana fin kuzara da safe ko da yamma.

Da masun java.

Muryarka tana da ƙarfi ko a haikali?

Sai nawa ka ke duba sai ko koni a aiki?

Wani gudu ne farka kake fi so?

Kana duba da tarin kuɗi.

Ka na biyan kuɗin ta waye.

Wurin aiki.

Kuna da farkan a ruwa dake?

Kuna amfani da ajiya a yana gizo gizo?

Yaushe kake cin abincin rana?

Kana cin salati?

Wannan irin mai kake amfani da shi?

Wani aikin gida ka ke yi kullum?

Na wa taka takama ka ke da su?

Ina kake ajiya makullin ku?

Kuna yin john fi dutsen nisa.

Kuna yin rigan tufafi?

Kana son daka dake ka yin ake.

Wani malami ka ke fi so?

Wane abinci garga jiya, ka ke finso?

Menene abin shan da kake fi so?

Me kake yi lokacin da babu wata?

Ya ya kake yin ajiyan kudi. Kace kayi meyene.

Kana jin tafiyan hu huwa?

Kana zuwan gida fa.

Wanne app kake amfani da su da yawa? A'a.

Awa wanne, a wanne wata aka haife ku.

Kana rabo wurin da kake a yanar gizo.